So nawa kake share ɗakin ka? So nawa kake share ɗakin ka a rana? So nawa ne kake share ɗakin ka a rana? Ina share ɗaki na a rana kaman so biyu ko so uku. Sannan.

Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutune ta bisa ƙa'ida ta gurin rubutu ko wani abu.

Kana jin kukan zakara da safe? Shin kana jin kukan zakara da safe? Eh, wani lokacin ina jin kukan shi wajajen asuba. Haka ya fito yana cara yana kuka lokacin kukan shi kenan ko kuma da rana.

Kana ba da shawara a aiki? Shin kai ma'abocin ba da shawara ne a aiki? Eh ina bada shawarwari ma a aiki saboda hakan ya kamata. Idan ka san kana da wani abun da zaka taimaka na bada.

Kuna yin wuta da itace? Shin kuna yin dahuwa da itace? Da itace ne kuke yin dahuwan gidan ku? Saboda mu muna yi da, eh, itace wani lokaci kuma muna yi da gawayi.

Kana fisan hawa matakala ko lift? Kana fisan hawa matakala ko lift? Shin ka fisan hawa matakala ne ko lift? Wanne ne ka fi so a ciki?

Yaushe kake cajin wayarka? Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayana ne da safe ko da daddare. Dan wani lokacin da safe ban tashi daga bacci ba rata.

Ya ya dangantakarku da shugaban aiki? Ya dangantarku take da shugaban aikinku? Shin kuna samun zaman lafiya, aikinku yana kasancewa mai tsabta zo.

Kana iya ba da barkwanci, shin kai ma abocin barkwanci ne, shin za ka iya ba da barkwanci? Kana iya ba da barkwanci a ko ina, a ko da yaushe.

Yaya kake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci? Yaya kake tsara ayyukanka da suka fi muhimmanci? Ta yaya ne kake tsara ayyukoki masu muhimmanci?

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Meye kake yi lokacin da ruwan sama yake saukowa? Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa daga rafi? Me kake yi lokacin da ruwa ke.

Nawa sa'o'i kake kallon wayanka? Sa'o'i nawa ne kake kallon wayanka? Shin wayanka kana kallon shi a cikin sa'o'i nawa? Nawa sa'o'i da kake kallon wayanka?

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Ka fi son zama a birni ne ko ƙauye? A birni ka fi son zama ko ƙauye? Shin kana son zama a birni?

Wace rana kake zuwa kasuwa? Wace rana ne kake zuwa kasuwa? Shin kana zuwa rana, kana zuwa kasuwa ranan Lahadi ne ko kuma kana zuwa kasuwa ranan Sunday ne? Akwai rana iri-iri na zuwa kasuwa.

Sau nawa kike karɓan kira a aiki? Sau nawa ne kike karɓan kira a aiki? Sau nawa ne ake kiranka a gurin aikinku? Sau nawa ne kira yake shigo maka, a gurin aikinku?

Wani gudu na fanka kakr fiso, wane gudu ne na fanka ka fiso? Wane gudu ne na fanka ka fiso? Shin akwai gudu a fanka wanda ka fiso?

Kana son aikin ka ya yi haske? Shin dakinka ka kana son shi ya yi haske? Ko ko duhu ne kake so ka kwanta a aikin ka ko dufi? Shin dakinka ka kake so ya yi haske?

Kana sauraron rediyo, shin kai ma abokin sauraron rediyo ne? Shin da kai ne ake sauraron rediyo? Ba ko da yaushe ne kake sauraron rediyo, ko kuwa ba ko da yaushe ba ne kake saurara?

Kana son kallon wata da daddare? Shin kai ma abocin kallon wata ne da daddare? Shin ka taɓa ganin wata yana haske da daddare wani lokacin idan ya.

Ka na fi kuzari da safe ko da yamma? Shin kafi yin kuzari da safe ko da yamma? Kuzari ya fi kasancewa da safe dan saboda lokacin mutum baya jin wani abu.

Kana da dabbar gida? Shin kai ma'abocin siyan dabba ne? Wane irin dabba ne kake ijiyewa a gida? Shin dabbobinku sunada yawa ne a gida koko guda ɗaya ne kawai kake yi?

Yaushe kake yin wanka? Wane lokaci ne kake yin wanka? Kullum ne kake yin wanka? A rana da yaushe da yaushe ne kake yin wanka? Kana yin wanka ne sau biyu ko sau uku.

Kana tafiya kasuwa? Shin kana tafiya kasuwanci? Kana tafiya kasuwanci? Da wane ne ake tafiya kasuwanci? Ni kaɗai ne nake tafiya kasuwanci.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Ya kuke amfani da wayar sadarwa a wurin aiki? Ta yaya ne kuke isarwa da.

Menene lambar ku mai albarka? Wani numba ne kuke da shi wadda take da albarka? Shin nambar ku ya kasance mai albarka ne nambobi mai kyau?

Ka na kallon taurari da daddare. Kai ma abocin kallon taurari ne da daddare? Taurari suna haska gurare da daddare. Akwai ƙananan akwai manya.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Yaya ne kake danganta kanka da abokan aikinku? Shin kuna zaman lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya?

Kujerunka suna da daɗi kujerunka suna da daɗin zama? Shin za a iya zama a kujerunka a ji taushe, a ji laushi?

So nawa kake ƙidayan kayayyaki? A so nawa ne kake ƙidayan kayayyakinka? Shin kana ƙidayan kayayyakinka sau bakwai ne ko sau arba'in a rana? Shin kayayyakinka.

Wane malami ka fi so? Wane malami ne ka fi so duka acikin malaman da suke maka karatu. Malamin Maths ne ko kuma malamin English?

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? In ka fi son tufafin auduga ne ko siliki, ka fi son katin auduga ko siliki.

Kana iya jefa dutse nesa, kana iya jefar da dutse nesa, shin a hannunka yana iya ɗagawa ya jefar da dutse can nesa? Shin hannunka yana iya ɗagawa ya jefar da duwatsu da yawa?

Kana yin aiki bayan lokaci, kana yin aiki bayan lokaci lokaci, inda kai ake gama ayyukan ma gaba ɗaya, shin wane irin aiki ne ma kake yi a rana?

Wane gidan abinci kake so? Wane gidan abinci ne ka fi so? Akwai gidan abinci wanda za ka gani suna abinci a cikin tsaftataccen guri wanda za a sa ka a guri don ka ci abincin ka.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Shin da kai ake cimma manufan tallace-tallace na cikin gida ko na waje? Wane irin tallace-tallace ne ma ka keyi a rayuwan ka? Wane irin tallace-